Kana yin aiki bayan lokaci? Ah gaskiya idan lokacin aiki yayi to gaskiya ni na tashi kenan ba wani aiki bayan lokaci. Tunda a rayuwar nan mutum yana buƙatan hutu kuma yana buƙatan abubuwan da zai yi. Bai kamata a ce mutum ya zo ya yi aiki bayan lokaci ba kuma, ah, shi ga shi yana da wasu abubuwan da zai yi. To rayuwa sai ka tashi a kamar jaki kenan baka da hutu to kuma gaskiya jiki yana buƙatan hutu, yana buƙatan mutum ya samu shi ma ya ɗan huta ya samu jikin nashi.

Wane irin burodi kake fi so? To burodi, burodi iri-iri ne burodi. Akwai bugun ƙato, akwai ƙanana, akwai manya, akwai mai cake, akwai mai zuma. To burodi dai so dai mutum zai fi son mai kyau amman da motsin kuɗi ne. Tunda ba kuɗi mun fi so mu zaɓa wanda daidai kuɗin mu ne, wanda za mu iya sawa mu ci. Idan ma babu ma wani sa'in ma gurasa muke ci, wanda zamu yi da hannu.